Ba na saita wayata a tsarin daidaita haske da kanta. Ina amfani, ina deedet haske da kaina da rana sai in sa haske da yawa, da daddare kuma sai inrage.

Ina shan shayi da farkon safiya haka a matsayin abincin karyawa. Sanan idan rana ta yi ina cin abinci shinkafa da miya, sai idan yamma ta yi kuma, eh, shi ma wani sa'in na kan ci shinkafa.

Eh, mafiya yawan lokaci ina son dinga kallon wata da daddare saboda haskensa amma kuma bana son dinga ƙura mar idona ko da wane lokaci ba ko da yaushe nake kallonsa ba. Kallon wata yana bani nishaɗi ƙwarai da gaske.

Ban iya busa tsaki ba gaskiya. Busa tsaki aikin mata ne. Bayan an kammala gari za'ayi tuwo shi ake sarrafa tsaki tsaki ake busashi. Bana iyawa gaskiya.

Ranaku, ranaku biyu ne mafi kyau a kowane sati, ranar Juma'a da Litinin. Waɗannan ranakun su ne mafi kyau, musamman ma ranar Juma'a da yake idan mun je muna zuwa muyi sallah, sannan mu wuce kasuwa. Ranar tana mana kyau sosai sosai.

Gurin da nake son ziyarta shine Makka. Makka da Madina. Wannan na fi son ziyartar wannan gurare guda biyu.